Kana zuwa aiki lokaci dai dai? Na gode da wannan tambaya taku. Eh, ina zuwa aiki lokaci dai dai. In ranan da zanje aiki ne, to ina zuwa akan lokaci. In kuma ranan da babu aiki, ina yin wasu abubuwa masu muhimmanci. To, yanayin lokacin tafiyan a gogo na zuwa gurin aiki ya bambanta daga ma'aikat-ma'aikata. Akwai wanda suna zuwa aiki dai dai ƙarfe bakwai a gogon Najeriya, su tashi huɗu na yammaci a gogon Najeriya, wasu kuma takwas ne, wasu tara, wasu kowa dai da irin lokacin da yake zuwa wajen aiki. Lokacin ya danganta da aikin. Akwai wanda madayan ma suke fita aikinsu, su tashi cikin dare. Akwai wanda kuma aikin ko da yaushe a cikin dare ne. Akwai wanda kuma ko yaushe a yammaci ne a ke. Akwai wanda koyaushe a cikin safiya ne aikin. Sai dai akan wasu sukan ɗan canja da mabanbantun lokuta. Wani daga safiya zuwa yamma, wani daga rana zuwa yamma, wani daga rana zuwa dare, wani daga yamma zuwa dare, wani daga dare zuwa asubahi safiya kenan. Haka dai abubuwan ya danganta da yanayin shi aikin. Amma duk ba shi bane muhallin sha'ir, kuma abin da yafi muhimmanci a nan shine zuwa dai dai lokacin aiki. Koma wane lokaci ne na aikinka, to ya kamata ace kana, kana bin shin kan ƙa'ida. Don haka ni ma a ta irin nawa ɓangaren aikin ina zuwa dai dai lokaci. Lokaci dai dai nake zuwa kuma ina kula da aiki. Wannan shine. Na gode.

Ina kake son ciyar da hutu? Na gode da wannan tambaya taku. Amma tambayan ba haka ya kamata ya fito ba. Yanda ya kamata ya fito shine ina kake son kayi hutu? To, inda nake son in yi hutu suna nan da yawa. Ya dangantaka da gundarin tsayin hutun ne. In hutu ne mai tsayi sosai kamar wanda zai iya ɗauke ni wata, shekara ɗaya, biyu ko uku to don so na yi hutu a ƙasa mai tsarki ƙasar Saudi Arabia kenan. In je in gana da ma'aikin in kai musu ziyara, in je Madina in ga inda rayuwar magabatanmu suka kasance kafin wannan lokaci, in yi abubuwa da yawa na ibada yake shi ƙasan. Tsarkin shi da darajan shi ya fi sauran ƙasashe da yawa. In kuma hutu ne na wajen aiki kamar wata uku ko shida ko hutu na aure ko hutu dai hakan nan na more rayuwa ko makamancin haka akwai ƙasashe da yawa wanda ina so in je su. Daga cikin ƙasar akwai irin su Ingila, America, Faransa, ga Dubai, ga Indiya, ga China suna nan da yawa. Wanda ya danganta kadawane irin hutu ne wanda zanfi yi zaɓi daga yanayin hutun. Dogon hutu ne in abun da ya shafi na kasuwanci ne ma ba sai an ce komai ba. Ba za a bar ƙasar China a baya ba da Indiya domin suna ƙoƙari wurin inganta yanayin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ko abubuwan da suka shafi hakan sosai sosai. Wannan shine a taƙaice. Na gode da fatan kun fahimce ni.